Eh gaskiya nafi son tufafin auduga saboda yafi yanayin riƙe yanayin temperature na jiki. Wani lokacin in kasa shi ba ko zafi ake bazaka ji zafi sosai ba. Da yayi wannan jan.

Eh, duk abincin da nake ci ina iya samun shi a wajen aiki kuma zan iya aika wa a sayomun. Ba wani abun ci bane kawai abincin mu ne na noma na gargajiya don wake, shinkafa da wake danbu da sauran su, kagaya yi.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki kuma mukan kunna ta musamman yaya lokacin da ake yin zafi domin sanyaya ɗaki yanayin jannan toh ya kai yad.